Ina ajiye kuɗi a cikin aljuhu na wani lokaci kuma ina ajiye kuɗi a cikin jaka na. Idan zan fita kuma ban rike jaka ba sai ku gan na sa kuɗin a cikin aljuhu na sai na fita. To kuɗi na ma wani lokaci ma ina sa shi a cikin banki. Ba na bar kuɗi a gida to saboda barayi ka'a zo a sata maka kuɗi amma in kuɗin ka danne kaman zan yi, zan je wani wuri zan biya kuɗin mota sai ku gan na sa a cikin jaka.

Irin wasa da nake son yi shine wasan buga ƙwallon ball. Irin wasan ƙwallon ƙafa dinnan ko to shine nake son yi. Irin wasa da nake so kenan. To akwai wani lokaci kuma ina son wasan waya. Ina amfani da wayana ina yin wani wasa ana kiranshi wani irin PS haka bansan ko kuka san shi ba. To irin abinda nake so kenan. To akwai wani kuma wasa ana kiranshi wasan hannu. Wasan jefa ƙwallon sama sai ku ɗiga yin. Wancan irin wasan na 'yammata ne. To ina son shi saboda bana ƙwallon ƙafa bane.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Ko wanda ɗaki a gidan mu akwai fanka. Kaman muna da ɗaki huɗu ko, to a ɗaki huɗun akwai fanka a rufin ɗaki din. Saboda, eh, muka baba na ya sa mana fanka saboda in an dai akwai zufa saboda kar muji zufa din mu dan ji iska na hura mu kuma fanka ɗin nan ko wallahi yana taimakon mu sosai. Na gode wa baba na da ya taimake mu ya sa mana fanka a rufin ɗaki.

Eh ina son yi agogo a hannu sosai ma. Ina da agogo guda uku. Ina da fari, ina da wani kala mai irin jaɗin nan, ina da wani kaman da yake kyau haka. Ina da shi guda uku. Ni ina son agogo sosai. Ko wanda wuri da zan je ina sa agogo a hannuna. Ina sa agogo a hannuna sosai ma. Mutane ma su ka gaya mun ina kija sayi agogon nan? Wai suna son irin agogo da nake da shi saboda agogon ya yi kyau sosai. Agogona ko yana da kyau sosai.

Eh muna da WiFi a gida ko a wurin aikin mu ma muna da WiFi sosai ma muna da WiFi da kuma muna da WiFi. Eh lokacin da baba na ya sa mana WiFi ko ya sa mana WiFi sai yana kowanda wata yana biyan kuɗin WiFi ɗin saboda mu samu data a gidan mu. Kuma na gode wa baba na da yayi mana haka. Baba na ma gaskiya ko yana yi mana kokari sosai baya son mu sha wahala gaskiya.

Ina zuwa kasuwa ranar Litinin a ce a, a sati. Ina zuwa kasuwa ranar Litinin saboda kowane rana a cikin sati din nan ko ina zuwa aiki. Kuma ran Lahadi, ran Lahadi ina zuwa wurin addu'a toh, ba zan iya in je kasuwa ran Lahadi ba. To ranar Litinin ne kawai a cikin sati irin ranar da zan je kasuwa. Amma akwai wasu rana da zan iya zuwa kasuwa kamar da yamma.

Eh ina kwana a cikin ɗaki, a cikin ɗakin mu na ke kwana idan na dawo daga wurin aiki sai kuma na gaji sai kukan na shiga cikin ɗaki, na yi kwana a cikin ɗaki. A cikin ɗaki na ke kwana bana kwana a waje ne ina kwana a cikin gidan mu. A cikin ɗaki na ina da ɗaki na kowa a gidan mu kuma na da ɗakin sa kuma abin da ni ke so kenan bana so ina raba ɗaki da mutane idan muka samu ba ko bana jin dadi.

Lokaci na rana da na fi so shine lokacin da zan ci abinci. Ina son cin abinci sosai ne, ina son abinci amma ban yi ƙiba ba gaskiyan kenan. Wasu mutane ma sai su ce mun ya nake son cin abinci kuma bana ƙiba. To lokaci a rana da nake so shine lokacin cin abinci kuma ɗaya ɗin shine lokacin bacci. Idan ina son in yi bacci ina jin daɗi saboda mutum ya dawo daga aiki, mutum ya gaji. Sai in ta ce o Allah wanda lokaci zan je in yi bacci a gidana.

Kana fison? Eh ina son kofi da shayi bamman son wanne ne na fi so ba. Ina son kofi kuma ina son shayi. Shayi kofi dai to idan zan sha kofi ko bana sa siga amma idan zan sha shayi ina sa siga, ina sa madara kuma ina cin shi da biredi. Amma ƙungan kofi to kofi ina haɗa shi da lemun tsami to duka ina so. Kofi na taimakon mutum mutum yaɗan rame.

Lambar mu mai albarka shine lamba, lamba biyu. Gan lamba biyu yana taimake ni sosai. Ko wanda lokaci in na gan lamba biyu, lamba biyu shine lamba mai albarkar mu a gidan mu. Kowa ma a gidan mu na son lamba biyu. Kamar jiya ne muka je kasuwa sai an ce “menene lamba mai albarkar ku?” muka ce lamba mai albarkar mu shine biyu.

Ina gaishe wa mutane da safe sai in ce ma mutane ina kwana. Idan da rana ne sai in ce musu ina wuni. Idan da dare ne sai za su je bacci sai in ce sai gobe ko sai da dare. Haka nake gaisuwa. To wansu kuma da rana kuma da yamma za ka iya gaishe mutum ina wuni. Idan wasu suka zo gidana zan gaishe su sai in ce to sannan ku da zuwa. Akwai gaisuwa da yawa amma to wannan gaisuwa na safe, rana da yamma ne.

Eh ina jirewa barkono mai yaji sosai kuma ina son shi. Idan na sa barkono mai yaji a cikin abinci na, zan iya ci. Ina son barkono mai yaji sosai ma a sa mun a abinci ko a bani masa. Wani lokaci ma na kan ci masa na da barkono mai yaji saboda yana da daɗi. Wani lokaci bana so in ci miya sai in ci da barkono mai yaji in haɗa ko taliya nama ko wake ne ina sa mai barkono mai yaji.

Abun da nake, abun da nake tunawa daga yaro shine ranar da aka yi mun biki, bikin haihuwata, Akayi mun lokacin shekara goma na shiga, sai aka yi mun katon biki wallahi, aka yi mun katon biki, aka daddafa mun abinci mai yawa, gasu namomi, gasu naman kaza, naman akuya, naman shanu aka yi mun wallahi, muka yi rawa aka kawo abokanai na lokacin da nake yarinya, ina shekara goma aka yi mun biki dinnan,

Yayan itace da na fi so shine yayan itacen rake. Wallahi ina son rake sosai. Ina shan rake ma ba kaɗan ba. Kuma yanzu lokacin rake ne ana mutane na siya rake. Za ka iya siya rake ma naira ɗari ma wani dogon sandan rake ko za ka iya siya shi naira ɗari kuma ka sha ka yanka da kyau ma ba zai ba za ka ma gan ko ka siya abu ba wallahi. Amma to wani irin itace nake so ina son itacen mangwaro ma.